Ni an haife ni a watar, um, watar Nuwamba, wato watan sha ɗaya, ranar sha ɗaya. So, ni yanzu na zama baban yaro kenan. Haka shekara na ishirin da biyu ne, ma kwanakin baya a shekarar da ya wuce. A watan sha ɗaya shine na yi, um, birthday dina, rana, wato ranan da aka haife ni kenan.

Eh tabbas wannan kam karamin aiki ne a waje na saboda ni na je makaranta kuma ina da dan ilimi. So ina iya duba lambar QR wannan kam dai dai ne kuma da kamaran waya ake amfani da ita a yi wato scanning kenan. Wani ya tura ma QR code sai ka yi scanning da kamaran wayan ka, ka duba. So ina iya dubawa lambar QR code.

Gaskiya ni kam bana iya dinka tufafi saboda ba akoya mun eh nake yaro ba kuma ba waye abun da na gani wani nayi na koya ba ne. So gaskiya ni kam ban iya dikan hulan tufafi ba wannan kam gaskiya ne, gaskiya ban iya ba. Amma na dai san wasu da suka iya a unguwan mu. Ko wani ma, ko dan uwa na ma kamar ya iya yi ma, amma ni kan gaskiya ni ban iya dinka tufafi ba.

Haba, ai wannan dole ne in yi ai, ai ko ama na yi wannan gaskiya. Waka cikin zuciya ai ba sabon abu bane. Gaskiya ina waka cikin zuciya, a turanci ana kiranta wato "humming" kenan. Amma gaskiya ina yi, haba wannan ma kowa na yi, ai yau mana na yi, yau da na je aiki ma sanda na yi.

Eh, ina cin salati. Wannan shekaran jiya ma da na je wani aure a bayan gari din Bauchi. Na ci salati da shinkafa da nama. Auren abokin, ni na je a mazan abokin ango ne kuma ni na tau kayan ango da amarya zuwa gidansu so, da an bani abinci, an bani shinkafa, so na ci salati kuma ni mai cin salati ne saboda yana da kyau a jikin mutum, yana cin ganye, fresh ganye wato suna da kyau, suna iya kara jini, suna ba wa jiki lafiya.

Kai, awon nan ya zama dole a Bauchi kam inda ba ka amfani da nets na sauro, gaskiya kam ba za ka iya bacci ba. Na suma ina da danger dan wani ciwon kai ne saboda ba wuya ace sauro sun cije ka kuma ka samu cutar cizon sauro saboda a Bauchi gaskiya akwai sauro da yawa. Saboda mutane a nan ba a hanyoyin ruwa da kyau, so, um, sauro suna iya s-saka ƙwai su a ruwan datti in nan. To sai sa gaskiya sauro suna da yawa a nan a Bauchi.

Gaskiya salsnta rikici a aiki ka sami mutanen da suka fara rikicin, ka same su, ka ja su gefe kuyi magana ku daidaita. Saboda yanzu yanzu dole gaskiya ce mutum ana da, um, zumunci, ana, ana zaman zumunci tare da mutum, tare da mutane yana da kyau a hakan. So ina kan kira, um, mutanen da sukayi sasanci a kira su mu haɗu sai muyi magana wata munyi resolving issues da muke shi.

A rana dai ina iya karɓan ƙira kamar sau biyu, sau uku, sau huɗu dai haka. Ba lallai ace wai ga number da aka ƙirani ba amma dai ana ƙirana sosai fa a wurin aiki amma wasu lokaci sai kaga an ƙira ni sau biyu, sau uku, sau huɗu haka amma dai na san wasu rana yana fin haka saboda yanayin aikin mu gaskiya sai da kire kire, sai da aike aike wannan kan ya zama dole.

Eh, da nikan gaskiya ina iya hawan keke. Tun ina yaro aka koya mun hawan keke. Gashi kuma na girma har yanzu na ci gaba da hawan keke. Na iya tukin keke wasu lokaci ma wajen aiki ma ko in zan je um gym haka, in zan je training da yamma, keke nake hawa wasu lokaci in je. So gaskiya nikan da nike yanzu na iya hawan keke wannan ba, ba da sase an tambeye ni ba. Kana gani na kasan ni na iya keke.

Eh, kujerana suna da daɗi fa. Wannan kam ya zama dole ce a aiki kana da kujera mai daɗi saboda zaman da kake yi ba na minti ƙarami ba kuma ba na lokaci ƙarami ba. So ya kamata a ce a wajen aiki kana da kujera mai daɗi kuma ni kam ina da sa'an kujera, kujerana yana da daɗin zama.

Ba da sauri nake cin abincin dare ba gaskiya, saboda bacci nake ina dawo daga wajen aiki. Kuma wajen aiki na gaskiya it is very, very stressful wallahi. So ya zama dole ace ina dawo ina yi bacci kafin ina ci abinci dai sai an-- sai na tashi kuma lokacin dai yaɗan yi dare sosai, sosai haka. So lokacin ne ina samu, um, lokacin in ci abinci kuma ba da wuri ba gaskiya.

A'a gaskiya ni bana fatan in ci yawa ba kuma bana son wani makusa dani ko wani a gidan mu ma ya yi ciyawa. Soboda gaskiya ba abu mai kyau bane. Kuma yana da kyau ace mutum yana da nasara a komai da ya ke yi. Kuma mutane suna so su ga kai ka faɗi. So ni kan gaskiya de bana fatan samun yawa a ko abun da nake yi. Ina so in fita abu dai dai ace na yi abu da kyau sosai sosai.

A'a, ni kam gaskiya ba na san yara tabarau saboda ni ba wani abu da nake so bane. Saboda haka ni kam fa gaskiya bana so. Amma, naga wasu mutanen su na iya sanyawa amma ni kam ko a gidan mu ma, ban tsammanin mun a iya sanya tabarau ba, wallahi saboda ba abun da muka girma mun gani ana yi bane ko ba abun da aka koya mana bane a gida gaskiya.

Lokacin da nake jin damuwa gaskiya ina, ina son inji abinci mai lafiya. Kuma ba abinci ba inda zamu abun da zai ban murna gaskiya saboda in, mutum yana jin damuwa yana da kyau a ce mutum ya je wurin shaƙatawa ko wurin da zai yayi sauri mantawa saboda irin wannan abubuwa gaskiya ba su da kyau a ce mutum yana da ƙeso a kai.

Na fi son bikin aure, bisa ga za ka je za ka ba ka, za a ba ka abinci, ka ci ka koshi, ga rawa-rawa, ga raba kuɗi, ga raba ayyuka da yawa. Saboda haka ma ta fi bada murna gashi. Za a yi wasan wasannai, za a yi wasan kuɗi, za a yi wasan motoci, za a yi rawa kuma. Kaga duk abun nan gaskiya aure ya fi daɗi.

Babban nasaran da muka sani ne a aiki shine kwastomomi da yawa sun zo sun fara siyan abu a wurin mu bisa ga shekarar, sabon shekarar nan. Saboda mu, mu yanzu mun maida aikin mu wurin da mutane za su iya zuwa su samu ingantaccen abun da nake, abun da su ke so. Kuma, um, muna da halin ba ma kwastomomi abubuwa that are very authentic wato abubuwa masu lafiya da masu amfani.

Eh ina iya ɗaure kulli ba, amma wannan yanzu ma dole ya ce wai na iya yi saboda an koya mun da ina yarda gashi kuma na girma na ga mutane na yi kuma na kalla bidiyos dayawa. So na san inda ake yi sosai, so gaskiya na iya ɗaure kulli sosai sosai ba ma kai kuma na ma fara iya wa. Amma wannan ya zama aikin yara ne.

Eh, nikan ina da dabba a gida gaskiya. Na ajiye dabbobi ma guda biyu. Gashi ina da, ina da kaji, ina da kuliya kuma duk suna da apa saboda kacin. Ina ajiye su saboda in zo nima inci ne, dani da ingila na wato kiwo nake yi da shi. Kuma sukan kuma saboda bera, bera suna warana kwana, kwana biyu kuma suna ajiye mana kaya abinci, so ya mutu dole a je. Muna da ƙuliya a gida.

Ina, um, haduwa da abokanan ciniki a wajen aiki, bisa ga yanayin aikina. Kuma yawan yin shagali da mutane yana da kyau a ce, um, lokacin nan da kake magana da mutane. Da mutane kana samum umarni, ka yi magana kuma ka samu abokin, abokan ciniki masu aziki.

Mukam mu a wajen aikin mu ba lalle sai ka neman izini ba fa. Kawai in kaje barala ko koza kayi tafiya haka in ka gaya managanmu kawai shi kenan. Amma in ma za ka nema izini ne to sai za ka sami manager mu nema amma ba lalle wai ka same shi ba fa saboda am aikinmu dai an ba mu yanayi da in ba mu da lafiya ba lafiya ta zo da bayan mu ya zuwa aiki ba za mu iya saya sai daga baya mu zo mu ba da bayani me yasa ya faru haka.

Gaskiya ina son kallon fada rana saboda a bauchi ma muna zuwa gubidamun. Wato wani wuri ne da wani ruwa babba aka inga wurin zagage ranar yana faɗowa tabaya. Sai kaga ruwan yana wani walƙiya, yana koyina yana wani, yana ta wani walƙiya walƙiya abu mai daɗin gani wallahi. Kuma munakan zuwa wurin ake daina da hudu ruwa na sai muje muyi hutuna sai munda. Ah gaskiya abun yana da kyaun gani, faɗowar rana.

Eh, ina karatu kafin in kwana fa. Gaskiya saboda yana da kyau a je kafin je aji ma na safe. Nakan karanta abubuwan da zan je in koyar gobe ko abubuwan da zai mun amfani na gaba ko kamar ina da jarabawa ma ina iya karatu da dare haka saboda lokacin ko ina yana da shiru kuma yana ka fi gane wa in kana karatu dare.

Uhm, a cikin wannan sanyi ai ya zama dole ai, ace mutum yana lulluɓe a cikin bargo ai. Saboda indai bakayi ba, to kana iya tashiwa da mura kashi ya ƙi motsa ni masu. Am sanyi kashi to ya taswi suka. Ai gaskiya ya kamata ace yana lulluɓa a cikin bargo. Wannan ko dole sai nayi kullum kafin ya baci ko in yana bacci.

Ina cin citta a, a bincike. Ai mamana ai, in zata je Kafanchan zata dawo. Ta siya mana citta. Shekaran jiya ma da naci miyar kuka ma da citta a ciki. Kuma citta yana da rana, yana da amfani mai kyau ba a cikin mutum ba. Wallai yana cire cuttutuka da yawa. Gashi yana da amfani ma a jikin mutum, yana bada ƙarfi, yana bada um, ilimi. Abu buwa dai da yawa dai.

A'a, mu kam ba mu sa uniform a wajen aiki fa. Kowa kawai zai sa kayan shi. In ka so ma ka sa riga da wando kawai. In ka so ka sa jumper kawai. Mu aiki mu dai bamusa uniform daya a wajen aiki. Kowa zai iya zuwa da abin da ya ga damansa. Wallahi haka muke yi a aikin mu. Bamusa uniform kan gaskiya.

Ni ina iya yi sau biyu ko sau uku a rana fa. Wallahi saboda ya zun za a ce. Mutum yana wanke tufafi, in ka hana da yana yi ko in ka samu lokaci haka saboda kwana biyu ba na iya samun lokaci in yi wanke wanke. Amma dai in na samu lokaci dai, ina iya wankewa sau uku sau huɗu a rana.

Ina ajiye hotunan wayana a cikin storage wato a photos dina ke nan saboda ni ina son dukkan hotunan saboda yana da kyau a ce duk abun da mutum yake yi yana ɗaukawa a hotuna. Yana ajiye wa saboda gobe in ma ya zamu dole ne, ka nuna ma wasu ko kai kana su ka gani, kai murna ace wai kai, kai ma ka yi abun nan ko kana lokacin nan. Gaskiya yana, yana da kyau a haka.

Wurin aikin mu, firamari kuma ga wajen koyarwa, to ni. Daga cike je wurin koyarwa ne. Amma wurin aikin mu dai gaskiya yana da kyau ne, gaskiya yana da kyau. Ƙasar mutane suna zuwa ko wani lokaci muna samun sabobin fuskoki, mu muna iya ba da ilimi, su ma suna iya ba mu ilimi. Kawai wurin aikin mu dai yana da kyau gaskiya, kai ma ka zo ka duba maganka.

Ina taimaka wa mutane a wajen ba da abinci ko ba da kuɗi haka saboda almajirai a unguwar mun day gaske suna da, suna da ɗan yawa. Kuma in mun dai mun dafa abinci to muna iya rabawa musu. Ko wasu lokaci ma immun fita mun ga, ehm, ba su da ruwan sha a ba su ci abinci yau ba, ina iya ba su kuɗi. Ko ba, ba lalle almajirai ba ko mutane haka, um, ko mutanen da muke zama tare da su a kusa idan an ga ba su da wani abu ina iya taimako haka ina iya ba su wani abu dai.

Gaskiya ni, inna farka dai addu'a fa nake, nake yi tukunna kafin in yi tunani wai zan je wani abu. Amma kaman na ce ina da kaji, ina da dabbobi, so inna tashi da safe wurin nake zuwa inje in duba su. Yaya sun tashi, yaya suna nan lafiya, in ma zan ƙara musu abinci ne in ƙara, in ma zan canza musu ruwa ne in ƙara. Haka dai abinda nake yi kenan, indai na farka da sassafe.

A'a ni kam ba kullum na ke shan magani ba fa. Amma yanzu dai an bani magani da na ke sha. Na ta sha kenan yanzu kwanan ta biyar, saura gobe maganin ya ƙare. Ana kira maganin doxycycline kuma na fara sha ran, kamar ran, ran, ran monday ne fa na fara sha. Ka ga yau Juma'a kwanansa saura ɗaya kenan.

Ni na fi son zama neba saboda zama ya fi gani tsayuwa gaskiya saboda in ka saya location dayawa, za ka fara jin guyan ka ya ina ma ka zabi. Za ka fara jin kama gaji ma amma in ka zauna sai ka ga bayan ka ba zai ma zabi ba, ka zauna cikin kwacarka, za ka ji komai ma yana ma nomal namal. Cikin kama nomal zai nama wallahi.

Ni na fi son tuwo da miyan kuka ne fa gaskiya. Abincin gargajiya da nake fi so ke nan, kuma ko da ko sai. Ni kama abincin gargajiya ta ma fi mun wallahi. Saboda irin abincin da ake ci yanzu gaskiya ba abinci masu lafiya ba, lafiyayyen abinci ba ne. Saboda haka ni gaskiya abincin gargajiya ta fi mun wallahi haka.

Eh, ina tafiya kasuwanci fa. Amma ba wai ina zuwa sayar da abu ba, ni nakan je siya ne. Amma wayansu lokaci in ya kama, se inje in siyar da kazuna na ko in saye kaji amma ni ina zuwa kasuwa, na iya kasuwanci, na san kan kasuwanci. Mamana ma 'yar kasuwa ce.

Ni na fi son kiɗan ganga fa. Wallahi ta fi dadi. Kai! Ana tama kiɗa, ana tama kiɗa. Ai wannan sai rawa kake tayi ai. Kama manta kana da damuwa a wannan duniyan wallahi. Gaskiya kiɗar ganga duniyane wallahi. Gaskiya kiɗar ganga ta fi ko wane kiɗa a wannan rayuwan dadi. Kai! Gaskiya askiya kiɗan ganga duniyane.

Ni in na kalla comedy yana sa ni dariya kuma in, in, ina karatu ma in na ga abu da zai sa mutum dariya nake dariya. Wasu lokuta ma aka koyi fannin da ke bada dariya kamar mai hauka. Amma da lalle dai in na ga abu da zai sa mutum ya yi dariya ko ya yi murmusha ka, ni nakan dariya kuma abubuwa ka ɗan ne suke sani in dariya nikam.

A'a, ni ba na amfani da matashin waya ba. Yanzu dai ba na amfani da shi amma da nake girma na dai amfani da shi. Amma ban da dai na amfani da shi ba kuwa. Kawai na dai yi amfani da shi ne kuwa? Saboda, saboda lokacin kuwa ma na sawa so. Kuma na je farin sawa so da kayan ci amma yanzu dai da na girma, ba na ganin ina so kuma na ke so, na ke cewa zan ci gaba da sawa haka.

Ni ke karɓar baƙo ba da hannu biyu ba. Saboda gidan mu ma kullum kullum a yau da gobe da aka iya samu bakuna sun zo shiga, har sun kai shida. Saboda mu mun iya zama mutane, mutunci da mutane kuma mutane suna sun zo gidanmu sosai. Sai ga wasu lokaci wasu ba su ruwa, ba su haɓa ci, braka dai zuwa gidana, ka ci ba ne ba ka abu ba. So mu muna karɓan bakuna da hannu biyu ne. In kai baƙo ne ma ka zo gidanmu, da hannu biyu za mu karɓe ka.

Ina farkawa da asuba ne fa. Lokacin dai dai an kira salan asuba sai ni ma tashiwa nake a wannan lokacin. Amma ba lallai wai kullum ba in tashi lokacin asuba ba. Wani lokaci zan gan in yi bacci har lokacin aiki na ma, zai kai kusa kafin in farka. Amma ina tashiwa kullum da asuba ne fa da safe.

Ai kuwa murna nake ji wallahi rana biyu al bashi, saboda ranar gaskiya in na taho daga aiki, na je wurin daki sai dubalin guni, sai dubu ɗaya dubu na in ce in ci daɗin kuɗina saboda ga yi gaskiya akwai wahala fa ne man kuɗi ba. Amma ga yara daɗin kashi ba kuma so gaskiya ya biya mu. A ranar da ya gakabiya mu da ya hawo da aiki, daɗi nake ji na musamman ma kai. Ko ma na sa shi daɗi ranan ne wallahi.

Ba wai dangatawa mu ke da shibafa. Ni dai, mutumin arziki ne kuma ina son mutane sosai. To, ya zama dolai sobo da ba mu da wani babbanci da mutane awajan aiki. Amma to bawane abu bane amma dai haka kaɗai mu ke da bawane dangatawa ba awajan aiki da abokanai gaskiya.

Ai kuwa nikan na zama dole, in iya dafa abinci ai. Inda ni na fi son abinci da kan akayi wane aji. To yazama min dole, in iya dafa abinci ai. Mama na ma, bata wasa da wannan gaskiya, ta koya mana. Tun muna karanun yara inda ake dafa abinci. Saboda gobe ba lallen sa wani zubin ce ta zo tana mana ba. Muma muna iyayi da kanmu.

Haba, ai wannan kam aikin yara kenan. Haba, ni na iya wannan. Dakata nawon amburo. Haba ai, ai wannan. Haba na iya wannan ai. A yau fa ai. Ai, ai haba. Ai wannan kam bulo kom me. Ka kana ji, ka na ro. Indai ka yi, ka yi ganganci ci, ka yi kinji. Ai dole kayi wannan. Ai wannan karamin aiki ne.

A karshen shekera ina shirin siya mota ne kuma ina ma tunanin zake yin wani aure fa. Gaskya ya zaman mun dole ace ina da mata biyu. A wannan lokaci so Yanzu dai zuwa in karshen wata ina tunanin ku in, in, in allah ya ba mu rai ya bamu kuɗi. Ka gan ina iya siyan mota in kara aure ko in siya mota din bar aure din. Me yanzu dai ganinan dai?

Wai ni kam iyo nan pa ba wai na iya ba ne pa. Na dai gan mutane de suna gan de abun ne ban ma ƙara ba amma n-in an bani in gwada de ina iya yi. Amma iyo dai iyo dai ba lalle a ce wai na iya ba. Amma ina de gan ina gan wani yayi tabbas ina iya koyar so ni kam ba ni da wani damuwa da koyi abuwa da wurin.

Banga ne tambayar ba. Gona tambaya in ina kallon inuwar nan ne ko inuwar ƙanin banga ne dai ba amma indai gona tambaya in ina kallon inuwa na ne wato shadu ina kiana. Eh gaskiya ina kan kalla saboda in ina tafiya aski rana rana rana mai wulkiya wanda zan iya nagan kaina in yana tafiya ƙasa. Indai abun da kuke tambaya ke nan ni dai gaskiya ina wannan.

Na fi son fanka a, na birni fa. Ita wuri, wuri, wuri, wurin Iska ya zamo ƙota ina wallahi. Wannan kai in za ka yi bacci rana ko baccin dare, aka ƙarƙashin. A a ba wa mala. Hadda ɗaɗi ful za ka naji wallahi wuri, wuri-wuri wuri-wuri. Tafi ba wallahi a ce ka fankarɓe fanka a na ƙarshe. Kaji ko ina yana sanyi-sanyi. Haba malam.

Kai ina kallon waya na ba so talatin zuwa hamsin pa rana fa in bima kai saba'in bako dayiwa ma wallahi. Ko Wani minti wallahi da hankali. A'a, na buɗe waya na ne. A'a ina so in dubo wani abu ne. A'a wannan ya kira ni ne. A'a wannan ne. A'a wancan ne haka fa. Wallahi a rana ina iya kallon waya na. Yanzu dubo ma zan dubo ma zan duba wallahi.

Ha ba ai wan nan dole in ci tafarnuwa ai. Abu da munada shi a bayan gidan mu. Gashi kutarenawa, karim buci. A'a ba'a rawa nan in za a yi miya masa. In za a yi miyan gyaɗa in ba sa tafarnuwa a'a ba'a kama. Har kaima kasan miyan. Bere, bere cikokun miya a'a ba. Miya tafarnuwa, ai miyan toshe a sama tafarnuwa a ciki. Ha ba ai wan nan duniya ne ai.

Ina cajin waya na da dare ne ba saboda nefa anguwanmu ma basu cika ka wuta sai daidare kuma daidare ma wutan ta fi kirfi. Kana sa wayan ka awa daya awa biyu, nan danan ne za ka rike wayan da tare cike ne kuma haka ma ta fi kamun kai baci kan. Dan sa wayan ka in ka tashi sai ka ga wayan ka ta cika tumus.

Ba a kullum nake sanya bel ɗin nan bafa. Ai ni saima na ga bel ɗin tukuna, ina na ga bel ɗin tukuna. A yanzu kwanakin, a yanzu zamanin nan dai, ba wani bel ake amfani shi ba ai. A kan yanzu duniya ya waye ko ina ya zama abin mutunci yanzu. Ai komai yanzu ya zama improve. Ai ba wani bel kuma ai ina na ga bel da zan na sanya wa kullum.

Ni kam gaskiya ina kammala aiki fa lokaci ba. Bana so in gana kara minti talatin wai aiki ya kare kuma ina wari ina zira. Ni kam gaskiya bazan iya wannan ba. Aiki na a lokacin aiki na kammawa. Ko zan tashi in doga kayana in ware saboda gaskiya nikam aikin ma ta'uɗi in bawa dole ba oo a barni a gida kawai in ta baccina wallahi amma ya zama dole, to mutun zai saya abanci.

Ina tafiya zuwa wurare a cikin mota ko in hau a chaba ko wani lokaci ma in taka da ƙafa. Amma kwanaki biyu na bi son taka da ƙafa ne fa saboda kuɗin mai yanzu ya haura kashi bara jiya. Kai ka daga nan zuwa nan ba cikin ƙaramin kuɗi ba dole sai za a zo a yage ka ne. So kwanan nan kwana biyu ma da ƙafa kawai. Naje nan, Naje nan, Naje nan. Har in je dauko ba, ba.

Ina son zama a kan kujera mana, kujera mai laushi wanda in ka zauna za ka ji ta wanka yana ma ɗululu ɗululu ɗululu. Haba ba mala, ka samu wuri mai kyau mai lafiyayyen wuri wanda in ka zauna kai ma za ka san ka zauna a waje mai lafiya wallahi. Irin wannan wurajen in ka zauna kawai London nan muka sani ka yi bacci.

Ya, ba'a kaman ku tambaye ni, wannan tambayan ba amma yaushe kika yi kwana kullum? Ina kwana dai ba wai akwai dai dai lokacin ba amma ina iya yin bacci daga karfe tara, karfe goma ko karfe sha ɗaya dai. Bisa ga abin da nake yi a ranan kuma lokacin bacci da na samu a ranan.

Kai ni kyan gaskiya na fi son alƙamii fa. Tafi daddi wallahi. Fensir dinnan ba, ba kowane masoya ba ni ma. Bara ina ƙya ina soba ne wallahi. Kawai dai na fi son alƙalami dai. Tafi mun wallahi. Tafi ma, tafi fensir dinnan. Na fi son alƙalami dinnan. Tafi fensir wallahi.

Kuɗin wutar lantarki a unguwarmu dubu uku. Wallai ba wani sada wallai, wallai ai unguwarmu kafin GRA ne, kuma kullum ga wuta kuma akwai wani lokaci. Da rana ne kawai su fara iskancin su ne basu kawo wuta amma kam mude dubu uku, dubu uku uku meke biya a cikin unguwa. Gidan ka yana da wasu abubuwa da bai kamata ace kana biyan kuɗin da normal mutane su ke biya ba.

Haba, ai manjo lokaci aiki da dai ba ai har za a koreni a wajen aiki. Saboda haka ni kam bana ganin wai lokaci yayi kuma ina gida ba ko ban kai wajen aiki ba. Na fi so ina kai dab lokacin yayi ko kafin na kai lokaci yayi bedei wuce da wasu mintuna ba. Kaga in kana zuwa da saurin nan, kar a sama ido, kace kuma ka, ka yi planning mai kyau da lokacin ka an.

Eh muna kunna kendir f a a gida fa. Kasan da shike na yi, na ce wai ana ɗaya kaf, kaf muna wutar lantarki kul ayau da kullum. Wasu lokaci kuma ana iya kwana biyu bara kawo ba. So a irin wannan lokacin candle muke amfani da shi a gidan mu gaskiya. Gashi kuma muna da maganin sauro, wato mosquito coil shima kunnawa a ake yi da candle din.

Ina kai aikin jaka wato ofis bag yana. Dan kare min jaka haka. Na sa ɗan laptop ina, na sa waya na, na sa ɗan snacks haka. Dan abin cin break dai. Na sa ruwa, na sa lita taɓai, abubuwan da zanyi bukata da su a wajen aiki su dai.

Hawa ne, ai ni kam ni da Bluetooth ai yauda kullum ne. So what a system ina, em mouse dina na, na connecting nashi ta Bluetooth. Wani lokacin ma sai nayi amfani da waya na as a mouse don, don system ina. So ni kam yau da gobe, yau da kullum ina kunna Bluetooth kam wannan dole ne.